Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi, saboda idan na duba nakan san nawa ne ya shigo, nakan san kuma nawa ne ya fita, shi yasa nake ƙoƙari naga ina dubawa.

Wani irin takalma kaka fi so? Takalman da na fi so sune sleepers wanda ba su da hanci wanda kawai zaka sane to irin su nafi so gaskiya.

Mariyaƙa tana da ƙarfi ko a hankali? A'a, mariya ta ba ta da ƙarfi. A hankali a hankali take. Saboda ni banda daga mariya sosai.

Abincin rana. Ina cin abincin rana da misalin karfe biyu, wani sa'in karfe ɗaya da rabi. Amma gaskiya na fi cin abincin rana zuwa karfe biyu, saboda lokacin ne nake tashi break daga aiki.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki ne wajen masu saidawa, saboda a wajensu ne nake samun abun da nake so. Amma kuma ba wajen saidawa wanda yake da tsada ba kamar restaurant. A'a, waje ne madaidaici wanda ake saidawa akan hanya.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Gidanmu koda yaushe a cikin tsarki yake, amma a rana nakan tsarkake shi sama da sau uku. Saboda tsafta tana cikin addinin Musulunci, shi yasa nake tsarkake wa koyaushe.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci saboda gari nake biya, nake bari zuwa wani garin domin kasuwanci. Saboda idan ka bar gari ka tafi wani garin to kana ƙara ƙulla kasuwanci mai kyau ne. Shi ya sa nake barin gari na kan yi tafiya zuwa kasuwanci.

Wane gudu na fanka ka ka fi so? To, gudun fankan da na fi so shi ne wanda bai yi gudu sosai ba. Midiyon kenan na tsakiya don ban so ta yi gudu sosai kuma ban so ace ta yi ƙasa sosai, amma yana son na tsakiya tsaka-tsaki.

Kana fi son hawa matakala ko lifta? A'a, ni nafi son na hau matakala saboda in jijjiga jini. Saboda ita lifta kawai sai dai ta ɗauke ka ta kai. Amma matattakala zaka iya takawa saboda ka jijjiga jininka.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To, nakan yi ƙoƙari naga na nemi magani a lokacin dana ga na kamu da mura, saboda shine kaɗai yake yi mun magani mura. Nakan kuma guje su ruwan sanyi da duk wani abinda na san zai dame ni, zai ƙara mun ciwo. Amma nakan sha maganin ciwon kai ne, farasitamol da kuma seftirin. Su ne maganin da nake sha lokacin da nakeyin mura.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Babban nasarar da muka samu a aiki shine samun aikin da muka yi, saboda akwai aikin da ba kowa ake ba, ba mu kuma aka ba mu. To, babban nasarar da muka yi kenan, da kuma jinjina ba da aka mana, da kuma lambar yabo da aka ba mu.

Wane launi ka ka fi so? Gaskiya launin da na fi so shi ne ruwan ja, saboda ina son jan abu gaskiya sosai. Mafi yawancin riguna na ma zaka ga ja ne da kuma sauran abubuwa na da nake amfani da su duk jajaye ne.

Menene abincin da kake ci da safiya? Abincin da nake ci da safiya shine ruwan shayi da madara da biredi. Gaskiya shine abun da nake ci da safe.

Wane launi bango ginku suke? Bango gimu suna da launin ruwan ƙasa da milky color. Gaskiya sune, da kuma ash. Gaskiya su ne launonin bango gimu. Akwai ruwan ƙasa, akwai milky color sannan kuma akwai ash.

Kuna sa uniform a wurin aiki? A'a, ba mu sa uniform a wurin aiki. Saboda kowa da kayan da ya je da shi yake aiki, sai dai idan kana da wani kayan da kake canzawa in za ka yi aiki to shine, amma ba wani uniform wanda ake amfani da shi.

Yaya kake inganta aikinku? To ina inganta aiki ne ta hanyar tsayawa a yi abu da ya dace. Duk wani abun da ya dace a yi a aiki to mukan yi ƙoƙari mu yi shi saboda shi ne zai sa aikin ya inganta.